Abun da nake yi lokacin da ruwa yake zuwa suna da yawa. Na farko, a duk lokacin da ruwa yake zuwa nakan je na ɗauko bokiti sai na tara. Idan bokitina ya cika da ruwa sai in ɗauka in je in zuba a babban bokiti, sai in ƙara dawowa in ƙiba. Sai na iba kamar ya kai bokiti goma. Daga nan kuma sai na fara wanki da wannan ruwan wanda yake zuwa kullum da kullum.

A gaskiya ni dai na fi son amfani da fanka fiye da AC. Abin da ya sa na fi son amfani da fanka shine fanka takan zo da lambobi da yawa, daga lamba ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar har sama da haka wanda zai baka damar ka kunna daidai iskan da kake so ka sha. Amma ita AC mafi akasari ma ba wai iska take fitar wa ba. AC tana fitar da sanyi ne wanda wannan sanyin idan ya ratsa fatar jikinka zai iya maka illa a jikin ƙasusuwan ka dagaɓoɓin jikin ka ga bakin ɗayan su.

Kwarai da gaske kujerun mu suna da daɗi sosai saboda kujerun mu sun samu daɗin zama ne saboda an yi su da katifa mai laushi. Bayan katifa mai laushi kuma da aka yi, an yi musu wasu filulluka wanda ake ɗorawa akan kujerun namu. Wanda idan ka zo ka gaji, za ka zauna akan kujerar nan ko kuma ka kwanta a kan kujerar nan. Sannan ka yi amfani da wannan fili'ullukan domin ka ɗan tare kanka, ka ɗan ɗora ƙafafunka saboda ka fi jin daɗin bacci a kan wannan kujeru namu.

Eh ƙwarai da gaske muna da manufa na wata-wata. Manufan mu na wata-wata muna zauna wa ne mu tsara shi kowane wata ga abun da za muyi. Mukan zauna mu tsara abin da ya fi kowane muhimmanci a wata na farko sai mu tsara abun da yake da muhimmanci na biyu a wata na biyu. Haka haka muke tsattsara manufofi na mu har zuwa watan ƙarshe wanda kowane manufa muna ƙoƙari mu aiwatar da shi a kowane wata da muka tsara ba tare da saba lokaci ba.

Eh ƙwarai da gaske ina iya duba lambar QR saboda ni mutum ne ma'abocin yin amfani da waya sosai kuma shi QR anfi samun sa ne a irin su application kamar Binance, Bybit, Kucoin, Get da sauran dai irin waɗannan asusaye wanda ake zuba kuɗi. Ni kuma ma'abocin aiki da su ne sosai sannan ina iya yin amfani da QR a lokacin da muke aiki na Folio. Duk lokacin da muka je jarrabawa to a gurin jarrabawa ana haska QR ne da majigi sai a ce kowa yasa wayan shi ya ɗauki hoton wannan QR ɗin. Dan haka shi yasa nake iya duba lambar QR sosai.

Ni ina amfani da wayana sosai da sosai saboda ni ma abokin aiki da waya ne. A rana nakan iya yin amfani da wayana sama da sau ashirin. Abubuwan da nake yi a wayana shine na farko, ina yin kallo da wayana. Na biyu, ina yin WhatsApp da wayata. Na uku, ina iya yin Facebook da wayata. Har wasu lokutan ma nakan iya shiga wata browser domin na je na yi sacin akan AI in duba wasu abubuwa na al'amuran rayuwa. Shi ya sa nake amfani da wayana koda yaushe.

Fim ɗin da na fi son kallo gaskiya shine Korean fim. Ni na fi kallon fina-finan da ƙasar Koriya suka yi. Dalilin da ya sa nake kallon fina-finan da ƙasar da Koriya suka yi shine su Koriya suna yin fina-finai irin na soyayya. Wasu lokutan kuma sukan yi fina-finai su nuna maka ƙarfin likitocinsu, yadda likitoci suke aiki a asibiti. Wasu lokutan kuma sukan yi fim ne domin su nuna maka yadda ƙarfin taknolaji nasu a ƙasansu yake. Gaskiya shi ya sa ni na fi son kallon fim ɗin Koriya.

Eh ƙwarai da gaske muna da fanka a rufin ɗaki. Duka ɗakunan gidanmu kowanne akwai fanka a rufin ɗakin. Abun da ya sa muke sa fanka a rufin ɗaki shine a nan ne inda za a iya sata daga zarar kakunna idan tana bada iska ko'ina a cikin ɗakin zai ɗauka. Sannan kuma abun da ya sa muke sata a rufin ɗaki shine a nan ne idan aka sata za a iya ɗaure ta da wani abin ta tsaya. Gaskiya mu duk ɗakunan gidanmu akwai fanka a rufin ɗakin.

A gaskiya ni na fi son zama a birni fiye da ƙauye. Dalilan da ya sa na fi son zama a birni shine a birni ne za ka samu ruwa mai kyau wanda za ka sha ka yi girki. Sannan a birni ne za ka samu makarantu masu kyau wanda ake karatu yadda ya kamata. A birni ne za ka ga motoci masu kyau suna wucewa. Sannan kuma a birni ne za ka iya ganin jirgin sama wanda a ƙauye ba za ka ga jirgin sama ba. A birni ne za ka zauna da mutane wanda suka iya mu'amala da mutane saboda suna da ilimi sosai. Shi ya sa gaskiya ni na fi son zaman birni fiye da ƙauye saboda a ƙauye idan ka zauna, za ka ga ba makarantu da yawa. Sannan a ƙauye ba su da ruwan sha ingantacce wanda ruwansu idan ma kana sha zai iya ɗora ma cuta ko wani abu. Sannan a ƙauye idan ka zo za ka yi tafiya, wasu lokutan ma ba za ka samu motar da za ka hau ko ka samu mashin ɗin da za ka hau ba. Wannan dalilin shi ya sa gaskiya ni na fi so in zauna a birni. Ni ba na son zaman ƙauye.

A duk lokacin da nake da ragowar abinci, na kan yi abu ɗaya ne a cikin biyu. Ko dai na ɗauki wannan ragowar abincin nawa, na je ɗaki na ajiye shi, na ɗauki abin rufewa na rufe. Anjima idan na dawo daga kasuwa sai in je in ci wannan ragowar abincin nawa. Wasu lokutan kuma a duk lokacin da na samu ragowar abinci, na kan fita ƙofar gida ne, sai in duba almajiri, sai in kira shi in ba sa ragowar abincin nan saboda shi ma ya ci.

A gaskiya, ni dai na fi son kayan zaƙi fiye da kayan gishiri, saboda ni ma abocin zaƙi ne. Shi ya sa ma nake shan madara, wadda madara tana da zaƙi sosai. Shi ya sa kuma nake shan lemuka daban daban, kamar irin su Fanta, kamar irin su Coca-Cola, wanda duka waɗannan kayan zaƙi ne. A gaskiya, ni bana buƙatan kayan gishiri kwata-kwata. Ni na fi so in sha abin da yake da zaƙi, saboda bakina ya fi min daɗi.

Eh ni mutum ne mai bin ƙa'idojin aiki, saboda ni mutum ne wanda yayi karatu. Ɓacin na yi karatu kuma na san doka. Don haka, shi ya sa nake ƙoƙarin bin ƙa'idojin aikina sau da ƙafa. Bana karya ƙa'idar aiki ko wane iri ne. Idan aka ce in zo aiki misalin ƙarfe takwas, na kan yi ƙoƙari in je ma tun kafin ƙarfe takwas ɗin, saboda bana karya ƙa'idojin aiki. Haka kuma idan lokacin tashi ya yi, aka ce mu tashi kamar ƙarfe huɗu, na kan yi ƙoƙari na tashi saboda shima ƙin tashi daga aiki da wuri rashin bin ƙa'idojin aiki ne. Gaskiya ni dai ina bin ƙa'idojin aiki sosai da sosai.

Eh ina da katin kasuwanci saboda ina aiki da kamfanin Moniepoint, wanda wannan kamfanin suka bani kati da shaidar cewa ni manajan su ne. Zaka iya siyan POS ɗinsu a wurina ko ka zo in buɗe maka asusu na banki ko kuma in baka ATM card duka da kamfanin Moniepoint. Don haka duk wanda yake ma'aikaci ne na kamfanin Moniepoint akwai wani katin shaidan kasuwanci da suke bawa kowa da kowa. Ni ma kuma an bani wannan katin. Don haka ni ina da katin kasuwanci.

Launukan da bangoginmu suke suna da yawa. A yanzu haka nan a launin bangoginmu akwai ruwan madara, a launin bangoginmu akwai fari, a launin bangoginmu akwai kala da ake kira da suna brown. Haka kuma a launin kalolinmu akwai green, a launin kalolinmu akwai ja. Har a cikin launin kalolinmu kuma akwai wanda yake ruwan ƙasa. Dan haka mu ɗakunanmu suna da ɓangarori kala kala.

Unguwar mu yanda take. Unguwar mu dai layi ne guda ɗaya. Daka zarar ka zo bakin layin, idan ka shigo zaka tarar da gate ne a bakin layin. Idan ka wuce gate ɗin kuma sai ka fara tarar da gidaje. Ko wanne gidaje a unguwar mu yana da lamba, daga lamba ta ɗaya har zuwa lamba ƙarshe. Sannan a unguwar mu akwai hanyar ruwa inda ruwa yake wucewa. Haka kuma a unguwar mu akwai transformer wacce a nan ne wutan nefon unguwar mu gaba ɗaya take. Haka kuma idan ka shigo cikin tsakiyar unguwar mu akwai inda yake da famfuna inda jama'a suke zuwa su ɓiro wanda za suyi amfani da shi.

Eh nakan iya yin aiki bayan lokaci, amma musamman idan ya zama na cewa wannan aikin ayyuka ne masu muhimmanci. To koda lokacin tashi na yi daga gurin aiki, bana bari na tashi har sai na ga na gama wannan ayyuka. Wanda yin wannan aiki ya zama na yi aiki ne bayan lokaci. Amma nakan zauna na tabbatar da cewa na gama wannan aikin ko da yake cewa lokaci na ya riga ya wuce.

A duk lokacin da na fita waje, na kan yi wasussuka ne da yawa. Amma dai wasan da na fiyi, na fi yin wasan ƙwallon ƙafa. Wanda muke zuwa da ni da abokaina, sai mu ce a tafi filin da ake wasan ƙwallon ƙafa, sai mu ɗauki kayan wasan mu sai mu tafi. Idan muka je kaman mu ashirin ko talatin, sai a zuba mu tin shaɗaɗɗaya a cikin wannan filin wasa namu, sai mu fara wasan ƙwallon ƙafan mu. Idan muka je daga ƙwallon ƙafa muka tashi muka dawo, wasu lokutan kuma na kan iya sake fita waje domin yin wasan table tennis.

Eh ni ma abokin son ɗaukar hotuna ne. Wannan dalilin ne ma ya sa na sayi waya na iPhone, wanda duk wani waya iPhone kowa ya san waya ne wanda yake da kyamara sosai. Kuma mafi akasarin mutane suna siyan waya iPhone ne saboda su rinƙa ɗaukar hotuna. Ni ma shine dalilin da ya sa na sayi wayata iPhone saboda na rinƙa ɗaukar hotuna sosai da sosai. Gaskiya ne ina son ɗaukar hoto saboda idan ka ɗauki hoto za ka ga kayi kyau sosai a abin ka.

Dangin mu muna da yawa sosai a gidan mu, saboda idan ka zo gidan mu, Baban mu yana da mata guda huɗu. Matar Baban mu ta farko tana da yara guda goma. Matar Baban mu ta biyu tana da yara itama guda goma. Amma matar sa ta uku, yaran ta guda biyar ne. Matar sa ta huɗu, itama yaran ta guda biyar ne. To kaga idan ka zo zaka lissafa dangin mu a gidan mu, kaga kenan yara. Idan ka tara goma da goma, kaga muna da guda ashirin. Sai matar Baban mu ta uku, me yara biyar, da ta huɗu itama tana da yara biyar. Kaga kenan an sami yara guda talatin. Ga mata guda huɗu, kaga an samu talatin da huɗu kenan. Ga shi kuma me gidan kenan Baban mu, kaga an zama mutum talatin da biyar kenan. Gaskiya gidan mu muna da yawa sosai a dangin mu.

Duk lokacin da rikici ya ɓalle a gurin aiki, nakan yi ƙoƙari na kira waɗanda suke wannan rikici, sai na je na shiga dasu cikin ofis inda yake babu kowa daga ni sai su. Sai kowanne in tambaye shi in ce "Ku amma dai kun san nan gurin aiki ne, amma me yasa kuke mana rikici a gurin aiki?" Sai na fara tambayan na farko. Idan na farko ya yi min bayani kan dalilin da ya sa suke rikici a gurin aiki, sai shi ma in tambaye ɗayan, "Me yasa kuke mana rikici a gurin aiki?" Sai kowanne idan ya gama gaya mini, idan na gane wanda bai da gaskiya, sai in ce to kai kai ne baka da gaskiya, dan haka ka ba ɗan uwan aikin ka haƙuri. Idan ya ba shi haƙuri, sai in ce to kai dai baka haƙuri, ka haƙura? Idan ya ce ya haƙura, sai in ce to ku koma ku cigaba da aikinku. A daina mana rikici a gurin faɗa, saboda ba abun da ya kawo mu ba kenan. Nan gurin aiki ne ya kawo mu. Don haka bai kamata mu ringa rikici a gurin aikin mu ba, sai dai kawai mu ringa aiki a gurin aikin mu.

Ya'yan itacuwan da na fi so shine, ni na fi son 'ya'yan itatuwa na dangin ayaba. Saboda a gaskiya ni ina son ayaba sosai musamman ma idan na same ta da yawa. Ace aƙalla ta kai kamar guda ashirin zuwa talatin. Nakan samu guri na zauna, sai in fara ɓare ayaban nan ɗaya bayan ɗaya ina ci har sai na cinye ta gaba ɗaya. Ina gama cinyewa sai in samu ruwa na mai sanyi in sha. A gaskiya ni dai na fi son itatuwa na dangin ayaba domin su na fi so kuma sun fi mun daɗi.

Abubuwan da nake son canzawa a gurin aikina suna da yawa. Abu na farko da nake so in fara canja a gurin aikina shine ina so in canja fentin da ke jikin bangon gurin aikina. Saboda fenti ne wanda ya kai shekara biyu da yi. Ni kuma na saba canja fenti na duk bayan shekara ɗaya. Abu na biyu da nake so in ƙara canja wa gurin aikina shine in canja fankoki. Saboda fankoki na sun fara tsufa. Gaskiya basa bani iska sosai. Shi yasa nake so in canja su. Sannan AC da yake gurin aikin mu shi ma ya lalace. Ina so shi ma in canja shi. Waɗannan sune abubuwan da nake son canzawa a gurin aikina.

Lokacin da nake wanke kayayyakina suna da yawa, amma dai na fi wanke kayayyakina a duk lokacin da naga kayayyakina sun yi datti. Nakan tattara wannan kayayyakina wa, sai in tafi wurin da ake yin wanki a cikin gidanmu, saboda a cikin gidanmu akwai wurin da aka ware na wanki ne. Wannan wurin nake zuwa na yi wanki. Gaskiya ni dai ina wanke kayayyakina sosai da sosai. Bana barin kayana suyi dauɗa, ballanta na ma hau wani ya gani ya ce kai wannan kayan na ka ai yayi dauɗa. Shi ya sa ni nake wanke kayayyakina sosai. Sannan ina wanke kayayyakina ne da oman da ake kira da suna "rafa", saboda wannan oman yana da kumfa sosai da sosai. Shi ya sa nake amfani da shi wurin wanke kayayyakina. Gaskiya ni bana barin kayayyakina da dauɗa, saboda barin kayayyaki da dauɗa aikazanta ne. Shi ya sa ma ni bana barin kayayyakina da dauɗa. Nake wanke kayayyakina su fita sosai da sosai.

Yanayin ɗakin da na fi so shine in ga an gina ɗaki da siminti ba ɗakin ƙasa ba kamar yanda ake yi a ƙauye. Sannan idan an gama gina wannan ɗaki, ina so ne in gan shi an yi mai fenti wanda yake da kalan fari da kalan kore. Ni shine fentin da na fi so a ɗaki. Sannan yanzu mana cewa silif ɗin ɗakina an yi min shi fenti kalan fari. Sannan an sa mun fanka a cikin ɗakin. Wannan shine yanayin ɗakin da nake so gaskiya ni dai.

Eh ƙwarai da gaske ina koyan wata yare, saboda ɗaya daga cikin yarukan da nake koya akwai Turanci. Saboda mu a ƙasan mu ta Najeriya yaren da muke yi a ƙasan mu ta Kano shine Hausa. To ka ga kenan duk wanda ya je yana yin yaren da ba na Hausa ba yana koyan wani yare ne. Dan haka ina koyan yaren Turanci ne a lokacin da nake zuwa makaranta. Haka kuma a makarantar mu ana koya mana yaren Faransa shi ma wani yare ne da nake ƙoƙarin koya. Haka zalika idan muka je makarantar mu ta islamiya ana ƙoƙarin koya mana yaren Larabci. Duka waɗannan yaruka ne waɗanda nake ƙoƙarin koyarsu.

Yadda nake bayar da ra'ayi a aiki shine, a duk lokacin da nake da wani ra'ayi, bana zuwa kawai in tara abokan aikina in ce ni ga ra'ayina, sai dai in tara su sai in ce musu abu kaza da abu kaza zamuyi, don haka ku miye ra'ayinku. Idan na tsaya na saurari ɗaya bayan ɗaya, kowa ya gama gaya mun ra'ayinsa, sai sannan ni ma in gaya musu ga ra'ayina, sai mu zaɓi ra'ayin da ya fi amfani. Saboda a duk lokacin da ake aiki, ba'a so kawai kace, "kai duk ra'ayinka shine ra'ayi", saboda wani a cikin wannan abokan aikin naka ra'ayinsa ƙila zai iya fin naka amfani. Shi yasa ni ra'ayina, ra'ayin abokan aikina shine ra'ayina, ba ra'ayina nine kaɗai ba.

Yadda nake magana da abokan ciniki shine a duk lokacin da abokin cinikina ya zo, nakan masa marhaban lale da zuwa, barka da zuwa gurin kasuwancina. Sai in bashi gurin zama, in ce zauna abokina. Idan ya zauna, sannan sai in tambaye shi me kake da buƙata a wannan gurin kasuwancin nawa? Idan ya faɗa muni, ya ce ga abin da yake da buƙata, sai in nuna mai wannan abun, ice mai zaɓi wanda kake so. Saboda wannan shine yadda mutum zai ji daɗin cewar eh ya zo wurinka sayan abu, kuma ka kyautata mai.

Eh, ina yin kiran bidiyo musamman ma da kwamfutata wa. Nakan zauna na yi kiran bidiyo ta WhatsApp. In kira budurwata sai ta ɗauka ta cikin WhatsApp sai muyi bidiyo kol. Wasu lokutan kuma idan bana gari nakan kira mahaifiyata ita ma ta cikin bidiyo kol. Haka zalika nakan iya kiran mahaifina ta cikin bidiyo kol duka muyi. Gaskiya ni dai ina kira ta cikin bidiyo saboda ina jin daɗin kira ta cikin bidiyo sosai. Shine mutum zai ganka kai ma ka gan shi.

Ni dai na fi son ko da yaushe in jini a zaune saboda ban fiye son tsayawa ba. Taya zan ringa tsayawa ni da ba soja ba, ba ɗan sanda ba, ba wani jami'in tsaro ba. Ni fa aikin ofis nake yi. Don haka ni na fi son zama gaskiya. Ko da yaushe na fi so in jini a zaune ba wai a tsaye ba. Saboda idan na tsaya ma ni ƙafafuna gajiya suke yi da tsayiwa. Amma idan ina zaune ni bana gajiya da zama.

Eh, ina kunna kandir a gida. Musamman ma idan dare ya yi, zan kwanta da ni da matata saboda bana son haske ya yawa a ɗakin. Nakan kunna kandir sai mu sa shi a can gefe, sai mu kuma mu koma gado muyi kwanciyan mu. Gaskiya ina kunna kandir saboda kandir baya bada haske sosai kamar ace ka kunna wutan lantarki ko kuma ka kunna inji. Shi ya sa nake amfani da kandir a gidana.

Eh, ina yin kuka a duk lokacin da aka yanka mun albashi saboda albashina bai da yawa. Albashi ne wanda tun kafin ya zo na gama tsara abubuwan da zan yi da shi. Wani lokacin ma kafin wata ya yi a bani albashin, duka kuɗin ma za su tafi a gurin biyan bashi ne saboda ina da aure, ina da yara. Duka albashin da ake bani shine nake amfani da shi wurin ciyar da yarana. Don haka duk lokacin da aka yanka mun albashi lissafina ya lalace. Dole sai na shiga cikin wani yanayi, shi yasa nake kuka a duk lokacin da aka yanka mun albashi.

Yanda nake kiyaye kalmar sirri shine, a duk lokacin da wani mutum ya gaya mani kalmar sirri, nakan yi ƙoƙari na ajiye wannan kalma a cikin zuciyata ba tare da na faɗa wa wani ba. Ko da kuwa an zauna ana maimaita irin wannan magana, bazan nuna cewar an bani wannan sirri ba. Zanyi shiru da bakina ne, in yi gun ka mabban san abin da ake yi ba. Ta haka ne nake bi domin na adana sirrina ba tare da wani ya sani ba.

Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Duk lokacin da na shiga yanar gizo, na ga wani abu da yake da amfani a wurina, na kan yi ƙoƙari na adana wannan abubu a yanar gizo, sai daga baya lokacin da nake buƙatar amfani da shi, sai in zo in yi amfani da shi. Saboda ita yanar gizo tana tattara bayanai, wanda in aka ajiye su a yanar gizo, ba sa taɓa ɓata. Duk lokacin da kake bukata za ka iya shiga yanar gizonka domin ka duba waɗannan bayanai.

Duk lokacin da na kamu da mura, na kan je asibiti domin likita ya auna ni ya bani maganin mura. Hanya ta biyu kuma, na kan zo gida na samu kaza, na yanka ta, sai na dafa ta da ɗan abubuwa masu yaji sai na ci. Saboda cin kaza da abubuwan da yake ɗan yaji a jiki, ya kan iya yin maganin mura. Ta wannan hanyar, nake yin amfani domin in samu sauƙi.

Na fi son hawa lift akan hawan matakala, saboda ita lift kamar mota ce. Duk lokacin da ka hau ta, za ta kai ka inda kake son zuwa da sauri. Sannan za ta kai ka cikin kwanciyar hankali ba tare da ka sha wahala ba. Amma ita matakala, idan ka ce za ka bi ta domin zuwa wani guri na farko dai za ka daɗe ba ka je ba. Sannan ƙafafunka za su gaji a kan wannan matakala.

Yadda nake magance kokekoke shine duk lokacin da wani ya kawo min kuka, nakan zauna, shi ma in ce ya zauna, sai in tambaye shi akan me ya sa kake kuka. Idan ya gaya mini, sai in gani kuma ta wace hanya zan bi domin na magance masa wannan kuka da yake yi. Wannan shine hanyar da nake bi domin magance kokekoke na mutane.

Eh ina iya tsalle igiya saboda ni nayi training sosai. Saboda lokacin da ina boarding school na taɓa yin training a matsayin ɗan cadet, shi yasa hakan yake bani daman tsallake igiya ba tare da na sha wahala ba. Ai ni tsallake igiya baya bani wahala. Kai tsallake igiya, tsallake igiya ai abu ne mai sauƙi ni a wurina.

A duk lokacin da naga yaro, abun da nake tunawa shine wannan yaron fa, watan wata rana zai girma, kamar yadda muma lokacin da muna yara, ai bama iya yiwa kanmu komai. Komi sai dai a yi mana, Kama daga a bamu abinci a baki, kama daga a yi mana wanka, a sa mana kaya, da sauran abubuwa dai ga su nan. Duka muma lokacin da muna yara ai bama iya yi. Amma yaro in ka gan shi, wata rana wannan yaron zai girma, kuma shi ma zai iya yiwa kansa komai da komai da ake da buƙatar mutum ya yi.

Ni na fi son zama a kan kujera fiye da zama a kan tabarma. Dalilin da ya sa nake son zama a kan kujera fiye da tabarma shine duk lokacin da ka zauna a kan kujera, musamman ma kujerar da take jujjuyawa, za ka ji zaman yayi ma daɗi. Sannan duk wata iska ko ƙura in ta taho ba za ta ringa bata ka ba. Amma lokacin da ka zauna a kan tabarma, duk wata ƙura da ta taho za ta ɓata ma kaya har ta iya shiga idonka ma wanda zai sa hakan ka ji idonka ya nema zafi.

Eh na iya yin iyo saboda ni mutum ne wanda aka haifa a ƙauye. Don haka wani lokutan da ni da abokaina mu kan taɓa ruwa, idan muka je waɗanda suka iya iyo za su yi iyo, waɗanda ba su iya iyo ba sai abokanmu su kama ka, su jefa ka a cikin ruwa, su danna ka ƙasa sai su fito su bakka. Haka dai za ka yi ta ƙoƙari har ka koyi iyo. Shi ya sa dukan mu abokanmu kowa ya iya iyo. Shine dalilin da ya sa ni ma na iya iyo ba tare da na sha wahala ba.

Yadda nake haɗuwa da abokan ciniki shine duk lokacin da wani ya zo yin siyayya wurina, nakan karɓi number wayarsa sai na ce daga yau ka zama abokin cinikina. Don haka duk lokacin da kake buƙatar siyan wani abu, to sai mu haɗu da kai domin ka sayi wannan abun. Ta wannan hanyar nake bi domin haɗuwa da abokan cinikina.

Duk lokacin da nake jin damuwa, na kan tafi wurin da yake da shuke-shuke, sai na je na yi shimfiɗa. In zauna ni kaɗai ba tare da wani ya san ina gurin ba, sai in ringa kallon wannan shuke-shuke ko kuma in ce in ringa kallon wannan bishiyu. Ina nishaɗi ni kaɗai ba tare da wani ya san ina gurin ba ma. Ta wannan hanyar nake bi domin na magance wa kaina damuwa a duk lokacin da na shiga cikin damuwa.

Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfutata saboda kwamfutata ta tara abubuwa da yawa. A cikin kwamfutata akwai wurin da nake tara littattafan Hausa. Haka kuma zaluka a cikin kwamfutata akwai inda nake tara littattafan Turanci. A cikin kwamfutata akwai inda nake warewa wanda guri ne na gema gemai. Haka zaluka a cikin kwamfutata akwai inda nake ware abubuwa na ban dariya. Haka zaluka a cikin kwamfutata akwai inda nake warewa domin in bar gurin kawai a haka. Duk bayan wani lokaci nakan yi ƙoƙari domin na sabunta shirye-shiryen da yake kan kwamfutata, sai in canza gema gemai in maida su wurin littattafan Hausa, sai in canza wurin littattafan Turanci in maida shi wurin abubuwan ban dariya. Haka nake shishshirye dai kwamfutata a kowane lokaci.

Eh ina iya kallon inuwata amma lokacin da nake iya kallon inuwata shine lokacin da gari yake da haske amma kuma akwai ɗan duhu duhu. Ta haka ne nake iya kallon inuwata. A duk lokacin da nake kallon inuwata sai in ringa tunanin wannan kamanni kamabba ni ba amma kuma ai ni na san ni ne shi yasa inuwattawa ma take kama da ni. Gaskiya ni kam ina kallon inuwata a duk lokacin da nake tafiya. Ko da kuwa na manta wani lokacin zan tuna in ce kai ai ban kalli inuwata ba sai in ƙara juyawa domin in kalli inuwata. Haka zalika kuma mutane da yawa suma sukan iya kallon inuwar su amma waɗanda ba su san ana iya kallon inuwa ba su bama sa iya duba inuwar. Amma ni dai ina duba inuwata a ko da yaushe saboda duba inuwarka shine zai nuna maka cewar ai garin ma duhu ya ɗan fara fitowa ba haske bane kaɗai a cikin garin akwai ɗan duhu duhu.

Eh ina kunna Bluetooth kullum, amma kunna Bluetooth dina a rana ina iya kunna shi kamar sau biyar. Kunna Bluetooth dina na farko da nake yi shine na kunna shi domin na saurari karatun Alqur'ani mai girma. Sai kunna Bluetooth dina na biyu da nake yi shine na saurari waƙar Turanci. Kunna Bluetooth dina na uku da nake yi shine in saurari waƙoƙin Hausa. Daga nan kuma sai in je in kwanta bacci in huta. Bayan na tashi daga bacci sai in kunna Bluetooth dina na huɗu domin na saurari tatsuniyoyi. Daga nan sai in ƙara kunna Bluetooth dina na biyar sai in saurari abubuwa labarai na duniya gaba ɗaya. Haka kullum nake kunna Bluetooth dina saboda gaskiya ne ina jin daɗin Bluetooth. Saboda idan ka sa Bluetooth za ka ringa jin abun ka nika yi kaɗai ba tare da wani ma ya san me kake ji ba. Shi ya sa nake amfani da Bluetooth.

Kiɗan da na fi so shine kiɗan ƙoroso. Kiɗan ƙoroso wani kiɗa ne wanda ya samo asali tun zamanin kakannin kakanninmu ake yinsa. A wannan lokaci akan taru dukkan jama'an gari, sai a kira wata mata da ake kira da suna mai kiɗan ƙoroso. Sai matar nan ta zo ta rinka kiɗan ƙoroso, mutane suna rawa, suna cashewa, ana jin daɗi, ana walwala. Wannan ne dalilin da ya sa ni ma shi ne kiɗan da na fi so. Saboda ai, iyayena da kakannina wannan kiɗan ƙorosan shi suke so, ni ma shi ne dalilin da ya sa nake son kiɗan ƙoroso. A duk lokacin da aka zo ana yin kiɗan ƙoroso, ni ma nakan shiga a tattaka da ni. Ni ma in yi rawa, in ji daɗi, in yi wasa, in yi dariya, in yi walwala. Ba wai kawai in zo in zauna ana kiɗan ƙoroso, amma ni ba na komai ba. A'a, ina shiga cikinsu ni ma in yi nishaɗi. Su wannan kiɗan ƙoroso ana yinsa ne da wasu abubuwa, za ka gan su kamar ganga, amma kuma ba ganga ba ne. A Hausa muna kiransu ƙwarane. Waɗannan da su ake amfani wurin kiɗan. Sai abun da ake kira da suna kalangu, shi ma ana haɗawa da shi wurin yin kiɗan ƙoroso. Kai kiɗan ƙoroso fa akwai daɗi, shi ya sa ma kowa in dai mutum Bahaushe ne, za ka ga yana son kiɗan ƙoroso sosai da sosai saboda ana jin daɗin kiɗan ƙoroso.

Ni ina cin abincin dare ne da misalin ƙarfe takwas na dare. Amma kafin mu gane meye abincin dare, ya kamata mu duba wanne abinci ake ci kafin dare. Da farko dai idan gari ya waye, akwai abinci da ake dafawa a gidanmu, wanda wannan abinci idan muka ci shi, sai a ce mana mun ci abincin safe. Idan rana ta yi, sai a ƙara ɗora tukunya a gidanmu, sai a ƙara dafa abinci da abun da ake kira da suna itace, sai a ƙara ba mu wannan abincin. Idan muka ci wannan abincin, shi ake kira da suna abincin rana, sai kuma abincin dare. Abincin dare ana ɗora shi ne lokacin da gari ya fara yin duhu zuwa dare sai kaga an gama. Kafin ƙarfe takwas an gama wannan abinci, ni kuma sai in je in ce to na dawo gida a bani abincin dare, sai a bani wannan abincin dare sai in ci. Mafi akasari a gidajenmu mu Hausawa abincin dare tuwo ne ake yi, wanda duk wanda ka ce wa tuwo ya san abinci ne na dare wanda ake yin shi da masara, wasu kuma su yi shi da dawa. Wasu ma su kan iya yin wannan tuwon dare da shinkafa. Haka dai da sauransu. Idan kuma mutane masu kuɗi ne, su kan iya yin tuwon dare da semon bita.

Eh, ina jin kukan zakara da safe saboda a gidanmu akwai wani zakara wanda wannan zakaran ka'ai akwai shi da kuka. Duk lokacin da ya yi kuka, ko na kana bacci ne wallahi sai ka tashi. Amma fa duk kukan zakaran nan bai kai kukan zakaran maƙotanmu ba wanda shi tsabagen kukan shi ma da safe. Hassan main suna aka yi Sarkin Kuka. Shi ne zakara wanda yake fara yin kuka a unguwarmu da safe. Kullum sai su mara gowan zakalu na kowane gidaje su ɗauka. Amma fa mu zakaran gidanmu idan yana kuka, idan ka yi mai magana ka ce "ka'ai ka dame mu da kuka", sai ka ga zakaran nan ya yi shiru ya daina wannan kukan. Shi ya sa muke jin daɗin wannan zakaran nan mu. Sannan ko na bacci ka zo ka kwanta kana ƙoƙarin makara za ka je gun aiki to wannan zakaran idan ya yi kuka ka ga zai taimaka ma ka tashi kace ka yi wanka domin ka tafi gurin aikin ka ba tare da ka makara ba.

Yanda nake daidaita aiki da rayuwa shine kullum na tsarawa kaina aikin da zanyi da kuma rayuwar da zanyi. Misali, tun ranar Litinin nakan tafi gurin aiki da misalin karfe takwas, sai in tashi daga gurin aiki da misalin karfe biyu, sai in dawo gida in ci abinci, sai in ɗan yi bacci in huta. Daga zara an yi sallar la'asar, sai in tafi filin ƙwallo in je in buga ƙwallo. Daka magariba ta yi, sai in dawo gida in ƙara yin wanka. Daga nan kuma sai in fita gurin abokaina muyi fira. Haka ma idan dare ya yi, sai in dawo gida in yi bacci. Kashe gari idan gari ya waye, sai in ƙara tashi daga bacci sai in yi wanka, sai in ƙara tafiya gurin aiki misalin karfe takwas. Idan naje gurin aiki misalin karfe takwas, daga biyu ta yi zan ƙara tashi daga aiki, sai in ƙara dawowa gida in ci abinci sai in ƙara fita al'amuran rayuwata. Haka kullum kullum nake yi domin in tsarawa kaina lokacin aiki da kuma lokacin rayuwa da zan gudanar da ragowar abubuwa na bacin aiki.

Eh, ina son karanta litattafai sosai da sosai domin ina karanta litattafai da yawa. Litattafan da nake karantawa sun hadar da litattafan addini sannan kuma ina karanta litattafan kimiyya da fasaha domin ni ɗalibai ne na kimiyya da fasaha. Na karanta litattafai da yawa. Ɗaya daga cikin littafin da nake karantawa akwai littafin Mathematics domin na koyi lissafi. Haka zalika ina karanta littafin Turanci domin na koyi Turanci. Haka zalika a matsayina na ɗalibin kimiyya da fasaha na karanta littafin Biology saboda in san rayuwa. Haka zalika kuma na kan karanta littafin Chemistry saboda na san abubuwan da suke faruwa a rayuwa. Haka zalika na kan karanta littafin da ake kira da suna littafin Physics a matsayina na ɗalibin kimiyya da fasaha. Bayan haka kuma na kan karanta ragowar litattafai daban daban kaman irin littafin Geography, kaman irin littafin Agriculture wanda zan koyi noma. Haka ne nake karanta littattafai daban daban daban daban. Kai hawan lokacin ma fa na kan karanta littattafan Art and Social Science kama irin Peace and Complex saboda ka san yanda akayi faɗace faɗace a baya da zaman lafiya da aka samu. Haka zaluka nakan iya karanta littafin Criminology da sauran su.

Apps da nake amfani da su da yawa sun haɗar da akwai Bybit, ina amfani da Bybit sosai, musamman ma idan zan siya da siyarwa. Haka zalika nakan yi amfani da Binance. Bayan Binance nakan yi amfani da KuCoin. Bayan KuCoin nakan yi amfani da Bitget. Bayan Bitget nakan yi amfani da Trust Wallet. Wani lokacin ma han nakan yi amfani da MetaMask, Gaskiya ni wayana akwai apps da yawa a ciki. Akwai apps ɗin WhatsApp, akwai na Facebook, akwai na TikTok, akwai apps ɗin da nake duba kalanda domin na duba rana da lokaci. Kai ni ba wayata akwai apps da yawa ba. Ina yin amfani da apps sosai da sosai. Don sunanan a wayata burjik ni kaina ban san adadin yawan su ba. Akwai apps ɗin hoto, akwai apps ɗin kyamara, akwai apps ɗin kira Haka dai gasunan da yawa. Akwai apps ɗin security. Kai ni fa ina amfani da apps fa.

Gaskiya ni bana son wurare masu hayaniya. Dalilin da ya sa bana son wurare masu hayaniya shine na fi so in je in zauna a wuri ni kaɗai ba tare da wani ya san ina zaune ba. Wannan shine zai ba da daman na yi tunani akan wasu abubuwa da suka faru da ni a rayuwa, ko na ci gaba ko na rashin cigaba. Amma idan na je na shiga wurin hayaniya, hayaniyar jama'a ma ba za ta bar ni na yi tunanin abin da ya kamata ba. Ko wannan hayaniyar zai iya taɓa maka ƙwaƙwalwanka ko kuma ya sa maka kurmance wama. Ai hayaniya ba ta da daɗi. Gwara ka samu wurin da babu hayaniya ka yi zaman ka, sai ka natsu ka yi abin da yake da amfani. Amma shiga cikin hayaniya ai bai da amfani kwata kwata. Shi ya sa gaskiya ni bana shiga cikin hayaniya. Na ma tsana hayaniya kwata kwata. Bana son hayaniya a rayuwata saboda hayaniya ai ba ta da amfani. Na fi son guri wanda yake shiru ba tare da mutane ba.

Eh ina siyan kaya a yanar gizo. Ɗaya daga cikin yanar gizon da nake siyan kaya shine akwai Jumia. Abun da na fi siya a Jumia shine na fi siyan wayoyi, saboda idan ka sai waya a Jumia wani lokacin ma kakan same ta a araha kuma zasu kawo maka wayan ka har gida. Sannan bayan Jumia na kan iya siyan gidaje a abun da ake kira da suna GG Nigeria, wanda a nan gurin zaka samu wanda zai saida da gida zai sa gidan shi, kai da zaka siya sai kaje kuyi magana dashi sai ya gayama ga farashin gidan sa, ga location ɗin gidan sa. Idan ka ga yayi maka sai ku daidaita cinikin ku. Haka zalika na kan siyo kayayyaki daga China wani kamfani da ake kira da suna AliExpress. Amma abun da na fi siya a wurin su, na fi siyan Bluetooth da earpiece, wanda su ma idan ka siya zasu kawo maka shi har gida ba tare da ka biya kuɗin transport ba. Shi yasa nake son siyan kaya a yanar gizo saboda duk abun da zaka siya a yanar gizo mafi akasari suna kawo maka shi kyautane ba tare da ka biya kuɗin mota ba ko kuɗin jirgin sama.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwa amma ba kowace irin lema ba. Saboda ai lema kala kala ce. Akwai babban lema akwai ƙaramar llema. Ni ina amfani da babban lema ne. Dalilin dai sa nake amfani da babban lema shine babban lema tafi ƙwari. Ita ce duk ruwan da ake yi idan ruwa ya riketa ba za ta lalace ba. Haka zalika babban lema tafi girma yanda idan kasa ta karfe saman kanka ruwa ba zai ringa taɓa ka ba. Shi yasa nake amfani da babban lema. Sannan idan kan ta babban lemon ba kowacce kala nake so ba. Na fi san ja ko koriya ko blue amma in dai babban lema ma ba irin wannan launin ba ce gaskiya ni bana amfani da ita. Dan haka ni ina amfani da lema sosai da sosai amma dai lemon babban lema ba ƙaramin lema ba. Duk lokacin da ake ruwa nakan fita da lema amma babba ba lema ƙarama ba.

Eh ina shan madara amma ba kowacce irin madara ba. Madarar da na fi sha ita ce madarar da aka tatso daga jikin shanu aka dafa ta. Wannan madarar ita na fi sha. Amma wasu lokutan nakan sha madarar da ake sayarwa a shago. Amma ita ma madarar shago ba kowacce kalar madara nake sha ba. Na fi siyan madarar da ake kira da suna Real ko kuma in sayi madarar da ake kira da suna Peak ko madarar da ake kira da suna Olympiacos. Haka dai nake siyan waɗannan madara in sha. Amma gaskiya ni ba kowacce madara nake sha ba saboda yawan shan kowacce madara zai iya haifarma da matsala. Misali, idan ka ce za ka sha madarar shanu, duk wata madarar shanu da aka ciro daga jikin shanu, idan har madarar nan ba a dafa ta ba, to gaskiya idan ka sha tana da matsala. Haka zaluka madarar da ake sayarwa a shago. Idan ba irin madarar da na lissafa ba kamar Peak, Olympiacos da sauransu, wata madarar in ka siya ba ta da kyau. Idan ka sha za ta yi ma illa a jikinka. Shi ya sa ni ba kowacce irin madara nake sha ba. Kai wata madarar mafa ta shagon ma ta fayi esfaya. To idan ba ka duba ba za ka je ka saya madarar da za tayi ma illa a jiki. Shi ya sa ni ba kowacce irin madara nake sha ba.

Wasan da na fi son yi shi ne wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa wasa ne wanda tun ina yaro ɗan ƙarami na tashi muna yin sa da abokaina a unguwarmu. Shi ya sa har da muka girma da ni da abokanmu ba mu daina wasan ƙwallon ƙafa ba. Wasan ƙwallon ƙafa wani wasa ne wanda ake haɗuwa mutane da yawa sai a tafi filin wasa. Idan aka je filin wasa sai a raba mutum goma sha ɗaya a wannan gida sai a ƙara sa mutum goma sha ɗaya a wannan gida. Ko wanne kalar rigar su daban. Saboda idan ba a ba su kalar riga daban daban ba, 'yan wannan gidan da 'yan wannan gidan za su haɗe. To shi ya sa kowa ake ba shi rigarsa daban. 'Yan wannan ɓangaren ga nasu, 'yan wannan ɓangaren ga nasu sai a fara wannan wasa. Abin da ya sa nake son wasan ƙwallon ƙafa wasa ne wanda idan kana yi za ka rinƙa nishaɗi, za ka yi dariya sosai. Sannan wasa ne wanda idan kana yi dukkan gaɓoɓin jikinka waɗanda suke ciwo za su daina ciwo. Shi ya sa ma malaman lafiya su ka ce ya kamata a ringa yin wasan ƙwallon ƙafa saboda wasa ne na motsa jiki. Kuma ni ma kaina ai ɗalibin kimiyya da fasaha ne. Na san darajar wasan ƙwallon ƙafa saboda wasa ne wanda zai ƙara ma lafiya. Shi ya sa ni ma nake yin shi sosai.

Yadda nake koyon fasaha sabo shine. Duk lokacin da na ji an ce wani sabon fasaha ya fito, na kan yi ƙoƙari na ɗauki wayata, na shiga browser da ake kira da suna Chrome, sai na duba a kan wannan sabon fasaha da aka ce ya fito. Daka zarar na gano shi sai in yi saving ɗinsa, sai in sami lokacin da bana komai, sai in tafi wurin da yake da cukucuken bishiyu masu tsawo, wurin da idan ka zauna babu hayaniya, sai in zauna, sai in karanta wannan sabon fasaha saboda in fuskance shi yadda ya kamata. Amma idan na ce zan zauna a cikin hayaniya in karanta sabon fasaha ai ba zan gane komai ba. Hayaniyan mutane ba zai bar ni ba. Shi ya sa nake haka domin na san sabon fasaha. Haka zanika. Akwai guraren da dama da nake zuwa domin na gano cewa akwai wani sabon fasaha. Misali akwai group na WhatsApp da nake shiga. Duk wani sabon fasaha da yake ya fito za a faɗa mana a can sai kai kuma ka je ka yi binkice da kanka.

Eh ina bada shawara a aiki, ƙwarai ma da gaske amma duk lokacin da zan bada shawara akan wani aiki, to ba wai ina bayarwa bane a matsayin umarni, in ce lallai lallai sai anyi aiki da shi a'a duk lokacin da zan bada shawara akan aiki, nakan zauna da abokan aikina, sai in ce to ga aiki kaza zamuyi, kai wane meye shawararka? Idan wannan ya gama bayani sai in ƙara tambayar wani, in ce kai kuma meye shawararka? Sai naji shawarar kowa sannan sai nima in ce to nifa amma ga shawarata amma ya kuke gani? Kuna ganin da shawarata, da shawararka, da shawaran wancan, wacce ce tafi kyau? Sai mu zauna a tsakaninmu sai mu zaɓi shawaran da yafi, idan nawa yafi, sai a ɗauki nawa, amma idan nasu yafi, sai mu ɗauki nasu saboda duk lokacin da aka ce shawara ita shawara tattaunawa ne domin a gano abin da yafi amfani, ba wai umarni ba, ko kuma abin da an riga an tsara, a'a abu ne wanda ake so a san wanne ne yafi wani, shine abun da ake kira da suna shawara a yaren mu na hausa.

Eh ina yin bacci da rana, amma baccina da rana ba kullum nake yi ba. Kawai dai ina yin bacci da rana ne duk lokacin da nayi aiki na gaji ina buƙatar hutu sai in je in yi bacci da rana. Amma fa shima baccin da rana ba kowane lokaci ba. Ina yin wannan bacci ne da misalin ƙarfe biyu zuwa ƙarfe huɗu. Shikenan na gama baccin ranana amma ba kullum ba. Sai dai ranar da kawai nayi aiki na gaji ina buƙatar hutu sai in je in kwanta in yi baccin rana. Domin mu a al'adar mu ta Bahaushe duk wanda yake baccin rana muna ce masa baccen asara. Saboda bacci ne da zaka zo ka yi lokacin da duk wasu mutane suke fita domin neman kuɗi ko su sayi ko su nema abunda za su ci a cikinsu. Amma kai kuma ka zo ka kwanta kana baccin rana shi yasa ba kullum nake yi ba. Sai dai ran da nayi aiki na gaji ne kawai nake yin baccin rana.

Yadda nake karɓan baƙo shine, a duk lokacin da baƙo ya zo gida na yace mun "Assalamu alaikum", sai ni kuma in ce masa "Wa alaikum assalam wa barkada zuwa". Idan ya shigo cikin gida na, sai na yi masa shimfiɗa, sai na kawo mai ruwa mai sanyi ya sha. Bayan ya sha ruwa mai sanyi, sai in kawo mai abinci ya ci. Idan ya ci abincin nan, sai in tambaye sance baƙo na ka koshi? Idan baƙo na ya ce ya koshi, shi ke nan. Idan kuwa ya ce bai koshi ba, sai in ƙaro masa abinci. Bayan ya gama cin abinci, sai in zauna in ce mai "to, ya hanya, ya gajiya, ya kake? Ya en gida, ya iyali, ka baro kowa lafiya?" Idan ya ce kowa lafiya lau, sai in ce "to, Alhamdulillah. Yanzu me ye yake tafe da kai?" Idan ya gaya mun uzurin da ya kawo shi, sai in ce "to, shi ke nan. Na ji daɗi sosai baƙo na. Amma don Allah ka daure ka kwana. Saboda bana so ka tafi idan dare ya yi." Sai baƙon ya ce "to, shi ke nan. Zan kwana." Sai mu zauna da baƙon nan, mu yi ta firar mu, muna wasa, muna dariya, muna nishaɗi. Ta haka ne nake karɓan baƙo.

Duk ranar da za a biya albashi, gaskiya na kan yi farin ciki sosai da sosai. Danni idan aka ce yau ne ranar biyan albashi, toh kobaccin dare bana yi saboda albashi na da shi na dogara. Shine abun da in aka bani, zan zo in sai kayan sawa, in sai takalmi, in sai hula, sannan in sai shinkafa, in sai taliya, sai in je in kai wa mata na su dafa mun. Saboda duka rayuwa ta da albashi na na dogara, shi ya sa gaskiya duk ranar biyan albashi ne ina jin daɗi sosai. Kai wani lokacin fa saboda murna in aka ce yau ne ranar biyan albashi, har tsalle nake, in yi juyi, in yi tambul, in ta dariya ni kaɗai saboda tsabaggen murna. Saboda albashi na ina jin daɗin shi sosai. Ga albashin nawa da yawa, ya ishi ni gudanar da duk wata rayuwa ta. Shi ya sa nake son ranar biyan albashi.

Lokacin da nake hutawa a wurin aiki lokuta ne guda biyu, lokaci na farko duk lokacin da naje gurin aiki idan na gama ayyukana na ɗan gaji sai in ɗan zauna in huta. Wannan shine lokacin da nake hutawa. Haka zalika a gurin aikinmu duk ƙarshen shekara, akan ba kowa dama yafaɗi ranakun da yake so ya koma gida ya huta, saboda ka yi aiki ka gaji sai mutum ya zaɓi ranar da yake so sai yaje ya huta. Ni a wannan lokaci duk ƙarshen shekara ina ɗaukar watan Disamba a wannan watan ne nake samu naje na yi hutuna in koma gida ba tare da ina zuwa gurin aiki ba. Wannan shine inda nakeyi na huta a wurin aiki, amma ai gurin aiki ba gurin hutu bane shiyasa duk lokacin da muke aiki in dai ba an baka damaka huta ba ba wani wanda ya isa ya zauna yace zai huta hakanan ana aiki.

Eh ina zuwa kasuwa amma ba kowace rana ba. Ina zuwa kasuwa ne kawai ranar Lahadi da Asabar saboda ina zuwa gurin aiki Litinin zuwa Juma'a. Shi ya sa ba kullum nake zuwa kasuwa ba. Kuma ko da zan je kasuwa ranar Lahadi ko Asabar, nakan tafi ne da safe misalin karfe goma sai in dawo misalin karfe huɗu. Shi ke nan daga nan na gama zuwa kasuwa na a wannan ranan sai ka shagari in ƙara komawa. Shi ke nan ni gaskiya ba ma abokin zuwa kasuwa bane sosai amma dai ina zuwa. A sati sau biyu kacal nake zuwa kasuwa. Kuma daga zaran na shiga kasuwa, in na siye abun da nake so kawai ina fitowa ne. Ba na zama a cikin kasuwa. Abun da na fi siya a cikin kasuwa shine na fi zuwa siyo shinkafa da taliya. Wani lokacin in haɗu da makaroni. Su ne kaɗai abun da yake kai ni kasuwa siyayya. Amma duk ragowar abubuwa na ba a kasuwa nake siya ba.

Ni na fi son yanayin sanyi fiye da yanayin zafi. Dalilin da ya sa nake son yanayin sanyi shine idan lokacin sanyi ne, idan ka je ka kwanta ka lalaba da bargo, za ka ji ɗumi sosai sannan za ka yi barci mai daɗi. Gashi idan lokacin sanyi ne, dare yana da tsaho sosai fiye da rana. Dalilin da ya sa ba na son lokacin zafi kuwa shine idan ka shiga ɗaki ga zafi sannan ga sauraye suna cizon ka. Saboda su sauraye suna fitowa ne lokacin zafi ba lokacin sanyi ba. Wannan dalilin ne ya sa kwata-kwata ni ba na son lokacin zafi. Gaskiya na fi son lokacin sanyi. Lokacin sanyi ya fi mun daɗi ne a rayuwa ta gaba ɗaya. Ba na son zafi kwata-kwata, na fi son sanyi.

Eh, ina kulle ƙofa kullum saboda unguwar mu idan ba ka kulle ƙofa ka kullun ba akwai mutane marasa ji waɗanda ake kira da suna ɓarayi za su iya shigowa cikin gida su kama ka sima duka. Kai wasu lokutan ma in suka shigo za su iya sace ma waya. Idan ma ka gamu da marasa imani za su iya kashe ka. Shi ya sa kullum sai na rufe ƙofa. Bana bari na kwanta bacci ba tare da na kulle ƙofa ba ko da na zo na kwanta ina bacci. Daga zaran na tuna cewa "Ban kun kulle ƙofa ba?" zan ce "Kai ai na manta ban kulle ƙofa ba" sai in tashi in fita in je in kulle ƙofan na. Gaskiya ne kullum sai na kulle ƙofa. Bana bari in kwanta bacci ba tare da na kulle ƙofa ba saboda ni ina tsoron lafiya ta saboda yaran nan da suke unguwar mu ba su da imani, kwata-kwatansu ba su da tausayi. Shi ya sa nake kulle ƙofa ta a buna na da saƙata mai ƙarfi wacce ko na sun zo ba za su iya buɗe ta ba indai ba ni na buɗe ta ciki ba amma ta waje? Aiya! Ai ba za ka iya buɗe ƙofa ta ba. In dai na riga na kulle ta ciki shine kenan ta kulle.

Eh ina son bude taga a ɗaki, saboda idan ka kulle ɗaki ba tare da ka bude taga ba, ai zafi zai dame ka. Shi yasa na ke bude taga ta kullum. Amma idan ka ce ba za ka bude taga ba, to ai zafi yana da illa a jiki. Zai iya hana kaka. Shi yasa na ke bude taga. Kullum sai na bude taga ta. Ba na barin ta a buɗe. Musamman ma lokacin da na kunna maganin sauro kamar yanzu. Yanzu haka fa a cikin ɗaki fa, na kunna maganin sauro. To idan ban bude taga ba, ai duk hayakin da yake ciki, duka ni zan ringa shaka. Wanda kowa ya sani, shaka hayaki illa ne a jikin ɗan adam. To ni kuma tun da na riga na san illa hayaki, to me zai sa ban taga ta a rufe ba tare da na buɗe ta ba? Hakan dan hayakin maganin sauro ya ringa shiga cikina. Tabbun jam. Ni ba zan yarda da wannan abu ba.

Eh, ina iya gabatar da rahoto sosai ma kuwa saboda ai ni ɗan boko ne. Na yi karatun boko, ka ga ko duk wanda ya yi karatun boko ai ya iya gabatar da rahoto. Abin da ya sa na koyi gabatar da rahoto shine lokacin da muke jami'a, idan ka je aji na uku, za a tura ka wani kamfani ka je ka koyi aiki. Idan ka koyi aikin nan a can, in ka dawo makaranta, to dole za ka zo da rahoton abin da ka koyo a can. Kuma dole ka gabatar da wannan rahoton a gaban malamai da ɗalibai. Kuma sai amma tambayoyi akan wannan rahoton da ka gabatar saboda a tabbatar da cewa wai wannan rahoton ma na gaskiya ne ko na ƙarya ne. Idan tambayoyin da aka yi ma bayan ka gabatar da rahotonka, duka ka ba da amsa daidai, to an tabbatar da cewa wannan rahoton naka gaskiya ne. Amma idan aka yi ma tambayoyi akan rahoton da ka bayar kuma ka ƙasa ba da amsa, to gaskiya an gane wannan rahoton naka na ƙarya ne. Haka zali ka. Idan ka zo aji na hudu, za ka gama makaranta. Dole za a samu wani abu a ce ka je ka yi bincike, ka rubuto rahoto akai wanda za ka zo shi ma ka zo ka gabatar da rahoton nan a gaban malamanka da ɗalibai, 'yan'uwanka. Kuma shi ma sai amma tambaya. Duk tambayan da aka yi ma, idan ka ba da amsa, to an yarda bincikenka da ka je ka yi, rahoton da ka samu ka kawo ka gabatar gaskiya ne. Amma idan aka yi ma tambayoyi akan rahoton da kai ne ka ce ka je ka yi bincike kuma ka rubuto ka kawo ka gabatar, ka ƙasa ba da amsa, za a ce gaskiya wannan maƙaryaci ne, bai yi bincike ba. Kuma wannan rahoton na shi ma rahoton ƙarya ne saboda ai wasu suna kawo rahoton nin ƙarya. Wani ko da an ce ya je ya yi binciken ba zai yi binciken ba, sai ya je ya ɗauko rahoton ƙarya ya zo ya gabatar. Kuma in kai mai tambaya ba zai iya bayarwa ba. Shi ya sa dole duk abin da ka rahoto ka zo ka bayar, dole ka yi bayani a gamsu domin a tabbatar da cewa wannan gabatarwar da kayi, rahoton ka ne kai ne ka rahoto shi.